Aradu Allah ina son yabel. Haka ne ko da inda gaske zan samu kaya. Wallahi sai ka gani da belt. Wallahi wallahi. Gaskiya ina sa, ina son ya bel kullum. In ka ga ban samu bel ba ko, maybe sai dai irin, na sa irin sa janɓa sosai. Har ga Allah muna sa kaya jamfa sosai anan wurin in ka ga ban sama bel ba ko, ka ga ban samu bel ba ko maybe shine na sa dogayen kaya, amma ƙasan soja, soja kuma inde. Ƙasan soja khakki muke sawa, uniform muke sawa to fi sabilillah, kana soja ba ka sa bel ba a wandonka. Ta yaya za ka je ka gam gam? Ba hanyar za ka je kanki gam gam ba. Kyawun sa ka sa bel a cikin wandonka, cikin bakinka. Hmm. Abin da zai fi kama ka da kyau, za ka fi cin abun da kyau da kyau ko ba haka ba?